Me kake yi lokocin da babu wuta lantarki. Inba wuta, ina zama a ciki inyi amfani da waya ta. Wani zubi in zona inta kalla wasa acikin waya ta ko kuma in fita waje in sha iska ko inje waje inje in kalla kollo. Na kafa a wani fili da yana bayangida na. Wani zubin zan iya ince in je inga aboki na kowai mutafi ko kuma in je inga ana kallon wasa. Zona da su kallon wasa, in lokoci yayi in dawo gida ko kuma wani zubin in je in yi exercise in je in dan fita waje yawo. In je wani dogon a in je yawo in dawo daga yawo kuma in dawo gida. Amma dai inba wuta bana ina zama wani zubin in zona a gida inta amfani da waya waya na in ta kalla kalla a kan waya na Facebook ko YouTube ko kuma a Twitter ko a WhatsApp in ta chatting da abokanai yana da ba sanan ko suna nan ko suna nisa.